Menene nasara take nufi a gare ku? Aaa, nasara ido a gurina yana nufin ka samu, ka sa manufa kuma ka cimma manufa. Shikuma nasara a idon mutane, aa dadama wa ensu mutane abin da su suke gani a nasara shine aa kayi daidai da abin da mutane suka yi, ka samu, ka cimma abin da mutane suke tunanin shine amma a gudina bashi bane nasara ba. Nasara ido na shine ka samu a a ma'auni ga abin da kake so ka rayuwa kuma ka cimma ma'aunin. A'a, mutumin, mutumin nasara da yau nake girmamawa, a'a akwai a'a nasara daban daban kaman batun a'a harkan kamfanone a Najeriya. Zan ce Dangate shine mutum mai nasara da nake girmamawa. In har kar ƙwallo ce, a'a kamar Ronaldo ka ga shine a'a abin da zaka ce ma nasara. Irin su Rooney su ma sun ci nasara a rayuwa, tunda sun sa shi a gaba kuma sun samu abin da suke so.

Ah, yadda ake magana da jarirai da ƙananan yara, ku faɗa kalmomin harshen jarirai na Hausa. Wato, ah, kalmomin abinci da bacci na jarirai. Wannan ina ga iyaye mata ne za su iya wannan bayanin sai dai a dinga ce mishi ishish, sannan baby, daɗe irin wayen nan abubuwan. Amma mu maza kam ina muka san irin wayen nan abubuwan. So yin murya wajen yi musu magana gaskiya akwai so yin murya sosai wajen yi ma yara ƙanana da jarirai. Zaka ga magana ne da harshe me aa, aa, aa, aa, aa, ba daga karkausa ba, harshe me sauƙi. Kar ma da, ah, nike tunanin daga yarintar na, a'a, yana da yawa sai dai, ah, yanzu da nike magana dan na manta da da daman su.

Yaya kake taimakawa mutane? A gaskiya ina ƙoƙarin matuƙar in taimakawa mutane bama na jira saikace min in taimaka indai inada dama kuma naga kana buƙatar taimako nakan bada taimako iya cikin ƙarfi na bana jiran sai a'a mutum ya nema a taimaka mai sannan in bada gudummawana wa.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Eh gaskiya da daidai, inda nake yanzu ƙauye ne. Kuma kasuwan su na ci talata-talata. Kome zan siya nakan haƙura in bari sai ranan talata in kama nima in je kasuwa in je in siyo. Amma abubuwan da nake siyowa a irin kasuwan shine abubuwan kayan abinci. Amma kayan masarrafi irin kayan kwallaya su a gida nake siya.